Kana iya jefa dutse nesa. A ganina nakan jefa dutse da nesa, amma banine zan gaya maka ina cewa nakan iya jefa dutse da nesa ba. Sai wani ne zai gaya mun cewa ai kai iya jefa dutse da nesa.

Mene ne abincin da kake ci da safe? Nakan ci abinci da yawa da safe. Nakan sha kunu wani lokacin, wani lokacin kuma nakan ci masa da safe. Wani lokacin kuma nakan sha kunun gyaɗa. Wani lokacin kuma nakan ci burodi da shayi.

Ya ya jadawalin aikinku yake? Jadawalin aikina yana tafiya daidai. Yau na yi aiki sosai. Na sa question a cikin na'ura mai ƙwaƙwalwa. Na riga na shirya domin 'yan aji na za su fara exam gobe.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Zan tabbata cewa duk abin da inason inyi a rubuce yake kuma a shirye yake, kuma zan kuma bi ta yadda aikin ya buƙata.

Sau nawa kake wanke tufafi? Banida rana kuma banida lokaci da nake wanke tufafi. Ban sa wani lokaci ko wani rana wai wannan rana ne zan wanke tufafina ba. Idan tufafina sunyi datti nakan wanke su. Wani lokaci nakan wanke sau biyu a sati, wani lokaci nakan wanke sau ɗaya, sau uku sau biyar idan tufafin sunyi datti.

Kana koyon wata yare? Ba ni da yaren da nake koyo yanzu, amma akwai yarurruka wadda zan so in koyo. Yarurruka kamar Yarbawa, Igbo, Faranshi da kuma Spanish. Yarurruka da zan so kenan in koyo.

So nawa kake share kura? Nakan share ƙura bayan kwana biyu idan muna damina, amma idan muna rani lokacin ƙura ke nan, to nakan share ƙura kowane rana domin kar wuri yayi ƙura.

Yaya dangantakarku da shugabanin aiki? Dangantakana da shugabanin aikina yana nan da kyau. Musamman shugabanin da ke nan kusa da ni, watoh ɗa turanci aka ce Direct ah Line Manager, yana nan dangantakar mu yana nan da kyau. Amma wanda ke nesa da ni ba mu da dangantaka da waɗannan.

Kana son karanta litattafai? Eh, ina son karanta littatafai. Musamman littattafai da yake da ma'anar kuma littattafai da yake da muhimmanci sosai ina karanta waɗannan littatafai. Kuma littatafan da na fi karanta shi ne littafi mai sarki wato Bible ke nan.

Kana tafiya da sauri. Zan ce eh kuma zan ce babu. Eh domin idan ina son yin sauri nakan yi tafiya da sauri amma idan bana son yin sauri kuma nakan yi tafiya ba sauri.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Akwai abubuwan da nake tunawa lokacin da nake yaro, amma abun da yana bani dariya kuma yana sa ni in ji dadi shine lokacin da muke yara. Muka je kama kifi da abokana a cikin dukansu. Ni ne gwani a ciki. Nakan kama kifi fiye da dukansu har sun bani suna. Idan na tuna da sunan nan zan dinga jin dadi kuma ya dinga bani dariya.

Yaya dangantakarku da abokanen aiki? Dangantakar na da abokan aiki na yana da kyau kuma yana da muhimmanci. Bana wasi da shi, domin idan ina da damuwa, abokanin aiki ne sukan goya mun baya. Domin haka muna da dangantaka sosai kuma bana wasi da shi.

Yaya kake jira a layi? Nakan jira a layi kamar yadda haka. Nakan bi layi dai dai yadda layi yake. Kuma bana son in ga wani yana yin yankan baya idan muna na a layi. Yakan ci mini tuwo a kwarya sosai. Don haka, don yana ci mini tuwo akwarya ni bana yi haka. Nakan bi layi yadda ya kamata.

Yaya kake sansanta rikici a aiki? Idan akwai rikici a wurin aiki, wani lokacin na kanyi shuru in san menene ya kawo rikicin da kuma na kan ba da zahirin, a, ra'ayi na da kuma, a, shawara na ba tare da ɓatar zuciya ba.

Yaya wurin aikin ku yake. Wurin aikinmu wuri me saula mane masamnan department nawa. Gaskiya Allah ya bani mutanen department da ke kyau. Gaskiya a department namu muna zama kaman yan uwane juna ne muna taimakon juna idan a kwai damuwa. Gaskiya wannan yana ba ni, uh, dadi yana sani inji dadi sosai.

Nawa bokati kuke da su a gida? Gaskiya muna da bokati da yawa a gida. A ganina ma bokatinmu yak-yak zai kai goma sha biyar. Dalilin da muna da bokati da yawa shine kwanakin baya muka yi fentin ɗaki and kuma fentin ɗaki yana bukata mu siya fenti and kuma fenti nan suna zuwa da robobi. Idan muka gama fenti robobin muka wanke mu inga yi amfani da su. Dalilin ke nan na da bokati da yawa.

Menene lambar ku mai albarka? Lambu na mai albarka shine lambubi ranar haihuwa na. Lambubi nan sukan bani albarku da yawa wato lambu hudu sha bakwai da tamanin da uku.